Me yasa dariya take da amfani ga lafiya? Me yake sa kuyi dariya? A gaskiya ban san ko me yasa dariya yana kawo, ah, lafiyan jiki ba. Ban san ko me yasa ba. Amma littafin mai sarki ya ce idan mutum yayi dariya, yakan kawo mashi kiwon jiki. Da kuma scientist suka cewa idan mutum yayi dariya yakan sa mutum din yasamu tsawan kwana ki. Don haka dariya yana da amfani kuma yana da kyau.

Abincin tafiya me kuke saya a hanya idan kuna tafiya mai nisa? Gaskiya bana so in ci abinci da yawa idan ina tafiya don bana son in je bayan gari kuma bana son in sha ruwa da yawa don bana so in fitsari su a hanya. Don haka nakan saya, ah, kayan gwari kawai. Abincin da nike saya kenan idan nike tafiya mai nisa.

Menene abincin da kake ci a safiya? Akwai abinci da yawa wanda nake ci a safiya idan na tashi na wanke bakina to nakan nema gida koko da ƙosai, ko kuwa nakan sha shayi da biredi. Wani lokaci kuma nakan yi indomi da kwai, soyayyen kwai.

Zafin rana na ƙuraje ya ya kuke. Jure wa a lokacin zafi. Eh, yanda nake jure wa zafi shine idan na san cewa zafi lokacin zafi yana isowa, nakan shirya janareto nawa domin idan an ɗauke wuta nakan sa fetur a cikin janareto in kuna janareto don fanka ya buga ni. Haka nake jure wa, ah, zafi.

Wadanne 'ya'yan itace ne suke samuwa a yankin ku? Wanne kuka fi so? Gaskiya akwai 'ya'yan itatuwa da yawa wanda muke samu a yankin mu. 'Ya'yan itatuwa kaman dabino, aya, mangaro, lemu, watermelon, guna, ah da sauran su da yawa, guava. Amma wanda ni na fi so shi ne pear. To ni na son pear sosai, avocadros pear. To wanda ni ke so kenan afi. A cikinsu.

Nawa ne a rage mana ku faɗa kalmomin cikin cinikin kasuwa da kuke amfani? Eh, waɗannan kalmomi akan yi amfani da su lokacin ciniki. Kuma yana da kyau domin idan mutum bai yi ciniki ba, ba za a rage masa ba kuma za a cece shi ko za a cece sa. Don haka ya kamata mutum ya yi ciniki. Domin wasu 'yan kasuwa sukan yanka farashi kawai. Idan mutum bai yi ciniki ba za a cuce shi. Dole ne mutum ya yi ciniki.

Waɗanne ƙananan abubuwa ne suke ba ku babban farin ciki? Akwai su da yawa, akwai su da yawa. Kaman idan mutum suna magana, idan ka bar su sun gama magana, maganganun su kamin ka. Amsa, to wannan yana da kyau. Don wasu sukan yanke mutum tun bai gama magana ba. Wannan ina jin farin cikin sa sosai. Da kuma gaisuwa. Idan mutum yai maka abu ka ce ma ka gode. Ko kuwa idan kai ma mutum abun da ba kyau, ka ce masa sannu. Waɗannan abubuwa ina jin farin ciki sosai da su.

Ku bamu labarin motsa jiki ko wasan da kuka fi so. Gaskiya ni kam na kam motsa jika a jiki. Idan na tashi daga gado da safe to kamin in fita, na kam motsa jiki kamin in fara wani abu, abun da zan yi a ranan. Kuma akwai wasan da ni ke nafi so shine table tennis. Na so buga tebur tenis domin in motsa jikina.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Takardun aiki document ne wanda ke important. Don haka yakamata mutum ya adana su Ni nakan ajiye su a cikin drawer na a ofis nawa. Nakan sa a cikin file domin idan akwai abin da nake nema, nakan iya samu da wuri ba tare da neman shi sosai ba.

Sau nawa kake share gida? Na kan share gida sau biyu a rana, amma akwai wani lokaci wanda na kan share fiye da haka. Idan nayi wani abun da wanda ya sa ɗakin yayi datti, to na kan share su har fiye da sau biyu a rana wani lokaci.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Eh nakan je kallon wasa, nakan je fili inje kallon wasa, ko kuwa in je inda ake buga tenis, kallon ko kuwa ni ma nakan je inda ake bugawa in buga ko scrabble, nida abokaina, mukan buga scrabble ko monopoly to inda nike shaƙatawa kenan a lokacin hutu.

Ku faɗa yadda makonku yake farawa da yadda yake ƙarewa. Makona yakan fara a ranan sati, a ranan ladi. Idan na fita nakan yi wanka, in yi shirya, in yi ayanin kayana, in je sujada. Idan na dawo sujada nakan huta domin a wannan ranan ba aiki. Nakan huta in buga, in yi wasa da yarana ko kuwa matana. To, idan ƙarshen mako ya kai, to wannan kuma ma ranan hutu ne, wato ranan sati. Nakan yi wanke wanke, nakan wanke kayana kuma idan na gama nakan je in sha gali, in kalla wasa ko kuwa in yi wasu abubuwa wanda ban saba yi ba.